Kana iya tsallale tsalle igiya tsallake igiya? E, ina iya tsallake igiya sabida tin muna yara muna koyan martial art wato ainihin Chinese inda ake koyar da su talewa tsallake igiya har da tsallake wuri ma mai tsawo sosai.